Wa. Ai na fi son hawa kan matakala. Don me zan hau kan lift? Lift dinnan tsoro yake bani. Ai ina jin tsoron shi sosai. Kada wata sa'in ka zo ka hawa a ɗauke wuta. In dai irin namu lift din na Najeriya ne, in ga muku ɗauke wuta ake yi. Ai gara na hau matakala, amma idan har inda zan je irin ko ginin bene irin mai hawa da yawa dinnan nuto, gaskiya zan daure in hau lift. Amma in dai ba mai hawa da yawa bane, matakalana zan taka.